Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina cin abinci da yake gina jiki, ina shan ruwa, kowane rana, ina kuma yin zaman jiki kowane wayewan gari, ina kuma yin bacci wanda ya kamata a rana.

Wane app kake amfani da shi don sakonni? Ina amfani da WhatsApp, ina kuma yin amfani da Facebook Messenger. Ina kuma yin amfani da X wato Twitter. Ina kuma yin amfani da email. Nawa app da yawa nake yin amfani da su.

Me ka ke yi da yamma kafin ka kwana? Na kan karanta buku ko saurari muzika mai kwantar da hankali. Na kan ci abincin yamma mai gamsuwa. Na kan yi wanka da kuma karanta littafi mai tsarki wato Baibul ke nan.

Kana yin kiran bidiyo? Eh nakan yi kiran bidiyo. Idan akwai abin da ya kamata in nuna ma wanda nake kira, nakan yi bidiyo domin in nuna masa. Nakan yi bidiyo idan ina so yi magana da yan uwanena, mu kan yi bidiyo domin mu gan juna mu kuma nuna ma juna wasu abubuwa. Nakan yi bidiyo kuma idan ina so yi magana da abokan nai na.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Gaskiya bani da sa'o'i da nike kallon wayar na a rana amma zan ce a takace a takace nakan kallon wayar na kaman a sa'o'i biyar a rana. Akwai wani lokacin da nakan kallo fiye da haka.

Kana fi son fensir ko alkalami? Fensir da alkalami aikinsu dabam dabam ne. Akawun lokacin da zan so in yi amfani da alkalami idan ya bukata yin amfani da alkalami. Akawun lokaci kuma wanda zan yi amfani da fensir. Amma idan a ce wai wanne ne ke so, aikinsu dabam dabam ne.

Yaya ka ke magance koke-koke? Koke-koke baya kawo cingaba kuma baya kawo salama. Mai makon, in zauna ina damuwa, zan fara duba abin da ke kawo koke-koke da kuma in duba yadda zan yi in samu cingaba in magance wannan koke-koke Haka nake yi domin in magance koke-koke.

Kana iya rera waƙa? Eh nakan iya rera waƙa ba tare da wani damuwa ba. Waƙa sha'awa na ne. Idan ina jin dadi, idan abu ya sa rai na ya ji dadi sosai nakan rera waƙa. Idan kuma wani lokaci idan ina damuwa nakan rera waƙa kuma.

Wanne abincin gargajiya kake fi so? Akwai wannan abincin gargajiya wanda muke yi ana kiranta gute. Wato gute abincin gargajiya wanda ni nafi so kai kenan. Idan na sha gute rai na zai ji dadi sosai. Kuma akan yi gutai da gyada da kuma kashi. Idan an sa kashi mai laushi a cikin gute to gaskiya nakan sha guten nan sosai.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth amma ba kullum ba ne. Idan ina bukata abu daga wayar wani, nakan kunna Bluetooth domin in karba abubuwa wanda nake bukata daga wayar mutum. Amma wani lokaci nakan kuna Bluetooth kuma idan ina amfani da na hura mai kwakwalwa, nakan kuna Bluetooth domin in connecting nashi da kuma wayar na.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Musamman abubuwan da nike siyo inayin ta a yanar gizo ce kuma inayin amfani da wayar domin in biya kuɗi wanda nasiya abubuwa a yanar gizo. Dalilin kenan nake yin amfani da waya don biya abubuwa.

Kana kunna kyandur a gida? Eh nakan kunna kyandur a gida. Wani lokaci idan na dawo kuma idan ba wutan lantarki nakan kunna kyandur domin in gan wuri in samu in yi abin da nake so in yi. Wani lokaci kuma nakan kira nakan kuna kyandur domin in sa ɗakin yayi kamshi. Masaman kyandur wanda yake kamshi nakan kuna su domin wurin yayi kamshi, ɗaki yayi samu kamshi mai kyau.

Yaushe kake farkawa kullum? Gaskiya farkawa na wani lokaci nakan farka a ƙarfe huɗu na safe, wani lokaci ƙarfe huɗu da rabi, wani lokaci ƙarfe biyar. Hara wani lokacin ma nakan farka a ƙarfe biyar da rabi, ranan lokacin nake farka kenan a ko wani rana.

Kana iya ƙunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Ai, kunna wuta ba wani abu ne wanda ke wuya ba. Nakan kuna wuta idan na so yin dafuwa. Kaman gas zan kuna wuta domin in lighting gas nawa da kuma nakan ƙuna wuta domin in lighting risho nawa idan na so yin dafuwa. Ai, ba wani abu ne mai damuwa ba. To ban san ko kila kana nufin wutan lantarki ba? To idan wutan lantarki ne nakan iya ƙuna wa.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Nakan kare kaina daga sauro. Ina da wani mashin wanda ana kiranta electronic repellant wanda nake sa a wutan lantarki. Yana da wani ƙaramin kwalba. Wannan kwalba akwai ruwa a ciki. Idan na sa shi, nakan sa kwalban nan a cikin wannan mashin domin ya sami, ya repelling duka sauro wanda suke cikin ɗakina. Yanda nike yi kenan, in kare kaina daga sauro.

Kana jin tsoron kwari? Eh na kan ji tsoron kwari. Kwari ba abu ne wanda mutum zai so ba ne. Kwari yakan kawo cututtuka a jikunan mutum don haka bana sonsu. Kwari kaman Kwarkwata, da kuma Kwari kaman Kuɗin Cizo. Waɗannan su kan kawo cuta a jikunan mutum. Bana sonsu ko kaɗan.

Yaya kake zubar da shara? Idan na share ɗaki ko kuwa na share gaban ɗakina, abin da nake yi shine zan kwashe sharan nan, in nema wani abu in sa su, haka in sa a bayan ɗaki. Idan sharan sun yi yawa, nakan kira masu kwashe shara su zo in ba su kuma in ba su kuɗi su je su zubar mun da sharan. Haka nake kwashe shara na.

Kana bin ka'idojin aiki? Eh, nakan bi ka'idojin aiki. Idan ban bi ka'idojin aiki ba, ai dole ne zan samu damuwa a wurin aiki. Don haka ni mai bin ka'idojin aiki ne. Bana iya ba ta ba same ni da damuwa a cikin mutanen wanda ba sua bin ka'idojin aiki.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Gaskiya abokantaka yana da mahimmanci da yawa wande ma ba zan iya lissafta su ba. Abokantaka yana nan kaman ɗan wane ne, wani lokaci ma su kan fi ɗan wane. Abokantaka yakan tsare ma mutum baya, yakan kawo ma mutum cin gaba. Da yawa abubuwa wande abokantaka zai kan kawo wande ma ba zan iya lissafta su ba, amma dai yana da mahimmanci sosai.

Yaya kake jagorantar da mutane? Jagora ga mutane abu ne wanda mutum ya kamata ya yi da hankali. Gaskiya ba abu ne wanda ya kamata kana tilas ma mutane ba. Ya kamata idan kana jagoran mutane ka zama mai nuna ma mutane anya. Ba wai kai kawai za ka dinga ce musu wai su yi abin da kana so su yi amma ba abun da kai ka kake yi ba. To jagorantar da mutane ka nuna musu anya.

Kana fi son tufafin Auduga ko Siliki? Gaskiya ba wani yanda nake fi so. Ina so kawanne wanda yana da kyau. Ina son tufafin auduga wanda ya gamshe ni, wanda yana da kyau, wanda na ji sha'awar sosai. Haka nima da tufafin siliki, tufafin siliki wanda yake da kyau, wanda ya gamshe ni to ina son su.

Ina ka ki ajiye makullin ku? Ina ajiye makullin mu a wurare da yawa. Ina da makulli guda ɗaya, matana tana da makulli guda ɗaya. Akwai abokanai na wanda na ba su makulli guda ɗaya. Dalilin da na yi haka shine an ce wai gida da yawa magani gobara. Domin idan wannan ya ɓata nakan samu wannan. Idan wannan ya ɓata zan ma iya karɓa wancan. To dalilin kenan.